Yaya kuke roƙon taimako daga wani? Yanda ake roƙon taimako daga wani shine, idan mutum yana da matsala ko na rashin kuɗi ko na rashin lafiya sai ya samu wannan mutum ya roƙe shi. Idan na rashin kuɗi ne sai ya faɗa masa cewan yana da buƙatan kuɗi a wajen shi zai yi mu'amala kaza da kaza, saboda lalura kaza ya same shi.

Yaya aikin gida yake rabuwa a iyalinku? Aikin gida na rabuwa ga iyalin mune sakanin mu. Ni nakan fara tashi na yi sharan tsakar gida, wana yakan tashi ya tare ya je ya wanke bayi, ɗaya wan yayya ta ta mace ita kuma takan tashi taje ta fara nema mana abun dafawa.

A ganinku yaya tafiya a kasa take. Tafiya a ƙasa ana yin ta ne idan la lura ta tashi ta kama kana so ka je wani waje kayi biyan buƙatunka ta yadda ba za ka wuce tafiyar minti goma zuwa ashirin talatin ba ka je wani waje don yin wani harkokinka na biyan buƙatunka.

Wacce al'ada kuke son canzawa saboda tafiyar ku? Yaya za ku fara? Al'adar da ta ke son canzawa dalilin sha-shawara yanzu wanda za mu tafi saboda tafiyar mu shi ne mu na yi tafiya ne domin mu haɗa kanmu.

Idan za ku iya koyo, idan za ku iya koyon wata sana'a wacce ce? Ina so in za ku iya koyon sana'an da zan fara koya shine sana'an buga bulo. Saboda sana'a ce wacce take da akwai rufin asiri a cikinta kuma sannan za ka iya ka fara ta idan ka shirya saboda ko da ƙarfin ka za ka iya ka fara ba ka buƙatan sari sai dai ka nemi oga mai gida da zai ɗaura ka kai kawai.